Toh gaskiya kyautar da nake son bayarwa ita ce ina son in ga na yi wa mutum kyauta wacce za ta girgiza shi, kyautar da zai ji daɗi sosai a cikin ransa, zai yi farin ciki da annishuwa idan na ba shi ita. Ita ce kamar kyautar kuɗi ko kuma. Wani abu wanda ya shafi kuɗin dai haka. Misali kamar budurwata idan zan je gurinta tunda muna nesa zan iya siyan, eh, abaya da takalmi da jaka in tafi majalisa. Toh idan na kai mata wannan takan ji daɗi sosai a zuciyarta.